Launin bango na blue ne sai dai a yanzu ya ɗan kwana biyu ɗan haka ya kukkude. Na ɗakuna blue, na waje kuma ruwan madara ne, sai kuma na ƙofar gida shi kuma ruwan toka ne. Sai dai yawan saukar damina yana sa launin yana rage tasiri.